Eh, launin kake fi so? Launin da na fi so shine launin ja, da launin baƙi, da launin kore, da launin fari. Musamman idan zan saka kaya ko na je kasuwa zan sayi yadin sawa, nakan sayi fari yadi ko na siya launin baƙi ko in siya launin ja. Sabida duk lokacin da na shirya.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa, amma na fi bin mawaƙa waɗanda sun riga sun yi waƙansu, sai na, sai na biye mawaƙansu na rera. Amma ni ban iya rera waƙa a karan kai na ba. Saboda rera waƙa ni yana ba ni wahala sosai. Ban iya ba gaskiya amma, idan mawaƙi ya rera waƙa, na kan iya bita nabi yanayin waƙan da yayi na rera. Amma dai a karan kai na ni ban iya rera waƙa sosai ba. Amma a cikin abokanaina akwai waɗanda sun iya rera waƙa sosai, amma ni dai ban iya rera waƙa a karan kai na ba. Dole sai idan wani ya rera, sai na yi kwaikwaya.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya a wasu lokutan. Wasu lokutan kuma bana buƙatan mataimakin murya. Sabida yanayin aikina, akwai sanda ni da karan kai na zan yi abuna ba tare da mataimakin murya ba. Wani lokacin kuma idan ayuka suka mun yawa, ina yin amfani da mataimakin murya wajen inganta abubuwan da nake yi da ayyuka na.